Kana yin aiki bayan lokaci? Na gode da wannan tambayar. Tambayar ko ina yin aiki bayan lokaci tambaya ce da take da alaƙa da yadda mutum yake tsara rayuwarsa da aikinsa. A gaskiya ba zance kullum ina yin aiki bayan lokaci ba, amma ba zance ban taɓa yi ba akwai lokuta da yanayin yake tilasta hakan. Kuma akwai lokuta da nake ƙoƙarin gujewa hakan domin in sami daidaito a rayuwa. Da farko dai idan aikin da nake yi yana da buƙatar gaggawa ko akwai wani abu da ya taso ba zato ba tsammani, eh zan iya tsayawa bayan lokaci domin a kammala shi. Ba na son barin aiki a rabin hanya musamman idan yana da muhimmanci ko yana shafar wasu mutane. A irin wannan yanayi yin aiki bayan lokaci baya zama nau'i sosai a gareni domin na san dalilin da ya sa nake yin sa. Amma a gefe guda ba na son ya zama al'ada cewa kullum sai na wuce lokacin aiki. Idan haka ya zama abu na yau da kullum yana iya gajiyar da mutum sosai. Jiki da ƙwaƙwalwa suna buƙatar hutu. In baka basu hutu ba za ka fara jin gajiya da rashin kuzari. Saboda haka ina ƙoƙarin kammala yawancin ayyukana a cikin lokaci da aka tsara. Wani lokacin yin aiki bayan lokaci yana faruwa ne saboda tarin aiki. Idan ayyuka sunyi yawa a rana kuma ba a samu damar kammala su ba dole ne a zauna a yi su. Amma hakan yana koya min darasi na yadda zan fi tsara lokacina a gaba. Ina ƙoƙarin yin jerin abubuwan da zan yi in fara da mafi muhimmanci. Wannan yana taimaka min rage yiwuwar tsayawa bayan lokaci. Sai dai akwai lokutan da nake ganin bai dace in yi aiki bayan lokaci ba. Misali idan babu gaggawa ko kuma idan aikin zai iya jira zuwa gobe ba tare da wata illa ba ina ganin ya fi kyau in huta. Rayuwa ba aiki kaɗai ba ce. Akwai iyali, abokai da kuma buƙatun kaina da ya kamata na kula dasu idan na sadaukar da komai ga aiki kawai zan iya rasa wasu muhimman abubuwa a rayuwa. Haka kuma wani lokacin yin aikin bayan lokaci yana iya zama alamar rashin tsari a wurin aiki. Idan kullum ana tilasta ma'aikatu su wuce lokaci hakan na iya nuna cewa akwai matsala a tsarin aiki saboda haka ba na ganin ya dace ya zama wajibi a kowane lokaci. Amma idan lokaci ya zo da buƙata ta musamman ba na jin haushi in taimaka. In kuma la'akari ina la'akari da lafiyata idan na gaji sosai ba zan matsa wa kaina ba. Domin idan nayi aiki cikin gajiya ba zan yi shi da inganci ba. Wani lokaci hutu na awa ɗaya ko kwana ɗaya yana sa ka dawo da kuzari fiye da ka cigaba da aiki ba tare da tsayawa ba. Saidai akwai wani ɓangare na aiki da ba a iya ware shi da lokaci sosai. Misali idan kana da wani buri ko aiki kai tsaye da kake so ka inganta wani lokaci za ka zauna ka yi tunani ko bincike bayan lokaci wannan ba lallai ne ya zama tilas ba. Amman sha'awa ce a irin wannan yanayin yin aiki bayan lokaci yana fitowa daga zuciya ba, ba daga tilasta ba. Saboda haka idan zan taƙaita zan ce eh ina yin aiki bayan lokaci idan akwai buƙata ko gaggawa. Amma a'a, ba na son yin zama, zama al'ada ko dole a kowane lokaci. Ina ƙoƙarin samun daidaito tsakanin aiki da rayuwa ta kaina. A ƙarshe nayi imani cewa mutum ya kamata ya san iyakarsa. Yin aiki tuƙuru abu ne mai kyau amma kula da lafiya da iyali abu ne mai muhimmanci sosai. Idan aka samu daidaito tsakaninsu rayuwa za ta fi sauƙi da armashi da kuma jin daɗi da morewa sosai. Wannan shine yadda nake kallon batun yin aiki bayan lokaci. Wani lokaci eh wani lokaci kuma a'a. Gwargwadon yanayi da muhimmancin abinda ake yi. Wannan shine taƙaitaccen bayani game da ina yin aiki bayan lokaci ko kuma ba na yi. Wannan babu wani amsan da zan bayar wadda ya wuce haka. Wannan daga farko har ƙarshe na bayyana muku yadda nake tafiyar da yanayin da nake aiki bayan lokaci. To ba lallai a samu bayanin da ya fi wannan ba daga wurina ba. Kuma tambayar itama tana da muhimmanci tun da ta ƙara mun, eh, tunanin har na yi bayanin yadda ya kamata kamar yadda kuka tambayenii. Wannan shi ne a taƙaice kuma na gode.

Kuna sa unifom a wurin aiki? Na gode da wannan tambayar. Tambayar "ina sa yunifom a wurin aiki" tambaya ce da take da sauƙin ji amma amsata tana dangantaka da irin gurin aikn da ake magana akai. A gaskiya, ba kowane wuri nake sa unifom ba, kuma ba kowane aiki nake buƙatar hakan ba. Saboda haka zan iya bayani gwargwadon yadda lamarin yake a wurin, a wurin da nake. Da farko dai, a wurin aikinmu ba kullum ake sa unifom ba. A'a, ba mu da wata rigar aiki ta musamman da dole sai kowa ya sa kowace rana. Amma hakan baya nufin kowa zai zo yadda yaga dama akwai ka'idodin shiga da dai ya kamata a kiyaye. Ana buƙatar tufafi masu tsafta, masu mutunci kuma masu dacewa da yanayin aiki. Don haka ko da ba unifom muke sa ba, akwai tsari. Sai dai a wasu lokuta, musamman idan akwai wani taro na musamman ko wani aiki da ya haɗamu gaba ɗaya, ana iya tsara wata rigar da za a sa domin nuna haɗin kai. A irin wannan lokaci, eh, muna iya sa unifom ko riga iri ɗaya domin a bambanta mu da sauran mutane. Wannan yana da kyau domin yana nuna cewa muna aiki tare a matsayin ƙungiya. Na lura cewa sa unifom yana da amfani a wasu wurare, musamman a wuraren da ake hulɗa da jama'a kai tsaye. Idan ka ga ma'aikaci yana sanye da yunifom, kana gane shi cikin sauƙi. Amma a wurin da nake ba lallai ba ne hakan ya zama wajibi. Saboda haka ba zan ce muna sa yunifom kullum ba. A gefe guda kuma, akwai wuraren aiki da yunifom yake da matuƙar muhimmanci, kamar asibiti ko makaranta ko masana'anta. A irin waɗannan wurare, yunifom yana nuna tsari da kuma kare lafiya. Amma a wurinmu aiki bai buƙaci irin wannan tsari ba. Saboda haka ana barin kowa ya zo cikin tufafin da suka dace, muddin suna da mutunci da tsafta. Ni kaina ko da ba'a tilasta uniform ba ina ƙoƙarin yin ado cikin tsari ina ganin yadda mutum yake sa tufafi yana nuna yadda yake darajar aiki, daraja aikin sa. Amma ba na ganin dole sai tufafi iri ɗaya kowa ya sa kafin a samu tsari. Muhimmin shine tsafta da kamala. Sai dai ba zan ce sa unifom ba shi da amfani ba. A'a, yana da amfani sosai wajen gina ruhin haɗin kai. Idan kowa, idan kowa yana sanye da iri ɗaya, yana rage bambance-bambance. Haka kuma yana iya rage ɓata lokaci wajen tunanin abin da za ka sa kowace rana. Amma duk da haka, wurinmu ba a ɗauki hakan a matsayin wajibi ba. Wani lokaci ma ina jin daɗin cewa ba'a ɗaure mu da uniform ba domin hakan yana bani damar zaɓar tufafin da suka fi mani daɗi gwargwadon yanayi idan rana tayi zafi, zan sa tufafi masu sauƙi masu haske. Idan kuma sanyi ne, zan sa masu kauri kamar baƙaƙe. Dan unifom ne, wataƙila ba zan sami wannan ɗamar ba. Amma idan aka kawo shawarar sa yunifom a gaba, ba zan yi adawa kai tsaye ba. Idan akwai dalili mai kyau da zan amfanar da aiki, za a iya amincewa. Muhimmi shine a fahimci manufar hakan. Idan don tsari da haɗin kai ne, hakan yana da ma'ana. Idan kuwa kawai don kwaikwayo ne ba tare da buƙata ba, to za a iya sake tunani. Saboda haka idan zan taƙaita, zan ce a'a, ba mu sa unifom a wurin aiki a kullum. Amma eh, a wasu lokuta na musamman ana iya tsara riga ko kaya iri ɗaya domin wata manufa. Don haka ana da ƙa'idodin shigar da ya kamata a bi. A ƙarshe, a ganina ba yunifom ne yake sa aiki yayi kyau, ba yunifom ne yake sa aiki yayi kyau ba. Amma yadda mutane suke gudanar da kansu. Idan akwai mutunci, tsafta da ƙwarewa, aiki zai tafi daidai ko da babu yunifom. Amma idan babu tsari da ladabi, ko yunifom nawa aka sa, ba zai magance matsala ba. Wannan shine yadda nake kallon batun sa yunifom a wurin aiki. A wani lokaci yana da amfani, wani lokaci kuma ba lallai ba ne, gwargwadon irin aikin da ake yi. Sa'an uniform kamar yadda ne bayani a cikin zance na shima yana nufin abu guda ne yana haɗa kai saboda yana bambance tsakanin talaka da mai kuɗi. In, in unifom ne, da mai kuɗin da talakan da duk wanda yake da ƙarfi da wanda baya da ƙarfi, duk za a sa a fito bai ɗaya. Rashin sa unifom kuma yana nuna fankama saboda wasu sun fi wasu arziki. Wani zai ya sa kaya mai tsada, wani kuma yana sa kaya mara tsada. Wani zai samu kwanciyar hankali yayi, yayi guga, yayi tsafta yanda ya kamata. Wani kuma a rikice yake, bazai sami daman yayi guga, yayi tsafta ba. Wannan shine cikakken bayani da fatan na gamsar da ku. Kuma da fatan za ku, za ku sa shi a tsarin yadda kuke so.

Kana cire takalma a gida? Na gode da wannan tambayar. Tambayar ko ina cire takalma a gida tambaya ce da take da sauƙi amma tana da alaƙa da al'ada, tsafta da yadda mutum ya saba rayuwa. A gaskiya, eh, ina cire takalma a gida a mafi yawan lokuta amma ba zan ce hakan yana faruwa a kowane hali ba. Domin wani lokaci yanayi kan sa a yi daban. Tun ina ƙarami aka koya mana cewa gida wuri ne na tsafta da kwanciyar hankali. Idan ka shigo da takalma daga waje, kana iya kawo ƙura da datti cikin gida. Saboda haka cire takalma a ƙofar gida ya zamo wata al'ada a gare ni. Idan jin daɗin shiga gida ba tare da takalmi ba, musamman idan na yi yini a waje, yana ba ni wani irin shauƙi da annushuwa. Amma a'a, ba koyaushe nake cire takalma nan take ba. Idan na shigo gida da wani abu mai nauyi a hannu ko kuma idan na shiga ne kawai don ɗaukar wani abu cikin gaggawa, wani lokaci zan iya wucewa da takalma ba tare da cire su ba. Amma hakan ba ya zama al'ada, kawai yanayi ne na ɗan lokaci. Ina ganin cire takalma a gida yana da amfani sosai ga tsafta. Idan kowa a gida yana cire takalma a ƙofa, za a rage yawan ƙura da datti da ke shiga. Hakan yana sa tsaftace gida yafi sauƙi amma ba kowa ne yake ganin haka ba. Wasu mutane basu damu da cire takalma ba musamman idan sun saba da zama da takalma a ciki. Haka kuma yanayin gidan yana tasiri. Idan gida yana da tabarma ko kafet, cire takalma yana da muhimmanci domin kada su lalace. Amman idan ƙasa ce mai sauƙin gogewa kamar tayal ko siminti, wasu ba su ganin cire takalma ya zama dole sosai. Ni dai, ko da ƙasa ce mai sauƙin tsaftacewa, ina jin daɗin cire takalma domin jin daɗin tafiya a cikin gida ba tare da su ba. Wani lokaci ma cire takalma yana ba ni damar hutu daga takalman da na saka tsawon yini. Idan na cire su, sai na ji ƙafafuna sun samu sarari. Wannan ƙaramin abu ne amma yana da tasiri. Amma ba zan ce ina tafiya ba tare da takalmi a duk inda nake a gida ba. Wani lokaci ina sa silifas na cikin gida domin kariya da kuma jin daɗi. Idan baƙi sunzo bana tilasta musu dole sai sun cire takalma. A'a, ba na son su ji kamar an matsa musu. Idan sun ga cewa mu muna cirewa, yawanci su ma za su bi. Amma idan ba su cire ba, ba na ɗaukar hakan a matsayin laifi. Muhimmi shine a ji daɗin zama tare. A wasu lokuta kuma idan na san zan sake fita cikin ɗan lokaci, wani lokaci ba zan cire takalma gaba ɗaya ba. Amma idan na gama dawowa daga waje na yini, kusan koyaushe ina cire su. Wannan ya zama al'ada a gare ni fiye da wani abu na tilas. Saboda haka idan zan amsa kai tsaye, eh, ina cire takalma a gida a mafi yawan lokuta domin tsafta da jin daɗi. Amma a'a, ba zan ce ina yin haka a kowane hali ba domin wani lokaci yanayi kan sa a yi daban. A ƙarshe, cire takalma a gida a wurina ba kawai batun tsafta ba ne, har ma yana da alaƙa da jin cewa ka shiga wani wuri na hutawa. Gida wuri ne da ya kamata ka ji sauƙi da kwanciyar hankali. Idan cire takalma yana taimaka maka ka ji hakan, to yana da amfani. Amma idan wani bai saba ba, ba sai an mai da shi tilas ba. Kowa yana da al'adarsa. Amma ni dai na saba da cire takalma idan na shiga gida kuma hakan yana ba ni jin daɗi da tsafta. So kamar yanda kowa yana da irin hanlinsa ne. Wani abu kaɗai in ka ce masa sai ya ga kamar ka takura masa ne. Don haka ka ba kowa dama. In kai kana yi ba yana nufin kowa yana yi ba. Kuma hakan yakan sa mutane su mutunta junansu kuma su ga kimar junansu. In ka je gidan abokin ka ka ga haka suke yi, kai ma sai ka yi. In kuma ka ga ba haka suke ba, sai ka bi sabon yanda suke. Kaman yanda Hausawa suke cewa, duk garin da ka je ka ga mutanen garin suna da bindi, kai ma ne mana ka karata indai ba ka da shi. So wannan shi ne. In wasu suna yi, kai ma sai ka bi ka yi. Kuma in kuma kaine akazo aka sameka acikin gidan ka in kana yi in mutum yaga kanayi yaga yanda zaka bi sai shima ya bi in kuma bai lura ba ko kuma hankalinsa bai kai ba ko kuma ya lura amma bai ce zai yi ba, to wannan kuma karka takura masa, karka nuna masa abun kamar tilas ne ko makamanci haka. Wannan yana nuna mutuntaka tsakanin 'yan uwa domin a samu kyakkyawan alaƙa. Ba wai abin tilas ba ne, ganin dama ne amma yana dangantaka da tsari da kuma tsafta da kuma yanayin kwanciyar hankali da yadda aka kasance a wannan lokacin. Wannan shine cikakken bayani game da yanda kuka tambaye ni. Ina cire takalma a gida ko kuma a'a. Amsa a taƙaice dai ina cirewa. Ni na fi ɓangaren wanda suke cirewa akan wanda basa cirewa. Wannan shi ne amsar da fatan kun gane batuna. Na gode.